Wane kayan marmarin kake fi so? Gaskiya kayan marmarin da na fi so ina son kankana da abarba. Su ne dai mafi kyawun kayan marmarin da na fi so, su kuma tufa. Gaskiya ina matuƙar son waɗannan kayan marmarin a koda yaushe.

Sau nawa kuke yin taro a makon? Muna yin taro a mako aƙalla sau biyu don girmama juna da kuma ganin yadda za a yi matimaki al’umman da suke unguwarmu. Kuma muka an yi kowa ya shiryu ba tare da an samu matsala na tarbiyyar yaranmu ba.